Ana tambaya ne sau nawa nake share ƙura, sau nawa nake share kura Aaa, mukan ba wani yana yi inda muke share ƙura ba. Kuma yana da lokacin dai da share ƙura? Ai mukan asalin mu muna cikin ƙurar muke. Dan nan ɓangaren nan arewacin Najeriya nan mu kullum muna cikin ƙura ne saboda nan wajen Sahara ne. Kasan aka ce ma, aka ce ma a wurin a bu sahara ko wuraren sahara. Kaga akwai. So bamu da adadin share ƙura. Abin da muke dai, ba mu share ƙura gaskiya ba mu share ƙura. Inda muke kawai ƙuran kawai zamu bari ni kawai ya shiga jikin in muka gama, muka gama aiki kawai sai mu je mu ciro kayan aikin saboda yayi datti da ƙura. Mu sa muyi wajen aiki bamuda adadin sa. In kace zaka bi share ƙura ne? Ba wallahi wallahi aikin bazan keyi. Aikin bazan keyi indai wani daman ka share wannan ne ƙura.

A'a ce kuma kujeruna suna da daɗi A'a tabbas ai. Ba abin de ba wanda baya son nasa. Ba wanda baya son nashi. Duk abun da ka yi, duk abun da naka ne, ka fi jin daɗinsa. Ko ba haka bane ce ka fi jin daɗin abun da naka ne shike nan yana da daɗi ke nan. Harga Allah dai ni kam. Kujera haka, kujera na yana da daɗi sosai. Kujera ne wanda in ka zo na akai kafin kafin ka an kara zakayi bacci. Kujeru ga laushi ga girma. Kana zaune a waren kawai kana zaka aza kaman kana kan gado ne wallahi. Da yanda abun, yanda abun ya yi kyau, ya baje ga laushi ga kyau. Gaskiya harga Allah kujera nakam gaskiya Alhamdulillahhi. Inda ana maganan kujeru ne kam hm. Kabari kawai kasan kujeru ne. Awa, nawa inda nake gayama ma na wuta, yana amfani da wuta ma. Bayan wuta in kuma akwai irin abun da ake kyamza kamar masage haka akwai inda zaka danna ka yi. Kujeru nakan gaskiya yana da daɗi da zan so ma inda akwai sashin tura hoto a wannan abun da na tura muku hoton kun gani. Harga Allah kujera na yana gaskiya yana da daɗi sosai. Kasan abu biyu ne nake missin abun abu biyu ne nake wannan ke nan. Ke wa ke nan kowane rana. Kaga kujeruna, kuma kaga gado na, abu guda biyun nan malam. Na kashe mata kuɗi sosai. Kasan rayuwa na yanzu iya kuɗin ka iya shagalin ka rayuwa ke nan. Kowa akwai maganan gaskiya. To gaskiya na kashe ma kujeru inda kuɗi kam sosai. Kusan na dan na saye shi kusan rabi million. Maka san rabi million kuma yanzu a yan da rabi million fa gaskiya kusan dala kusan dala ɗari uku da wani abu. Kaga ne. Dole na kashe mata kuɗi dai. Kasan in kana so abu mai kyau kuma kana so abu mai daɗi abu mai kyau kai kam. Dole sai ka kashe masa kuɗi. Da kuɗi akeyi ado.

Kana tambaya sau nawa ne ke amfani da waya? Wayana hmm, ai ni in ka gani kaga waya ai dama ai ko da yaushe za ka gani, ko da yaushe za ka gani a waya. Wallahi tallahi ko da yaushe za ka gani a waya. Ai ni ban da adadin lokacin da nake am Ai na yake shuku ba gani adadi na waya da in samu sannan in.

Eh kuna tambaya ko ina rike riga a aljuhu na? Ina rike riga a aljuhu na so--sosai ma saboda yana taimaka min wajen zufa lokacin zufa kuma ko lokacin ƙura. Kaga lokacin ƙura kagan ne da wani suma ana kiransa da Hausa dai ana kiransa ana kiransa rigar ajiwo kenan, ana kiransa ankachef kenan. To gaskiya ina amfani da shi don saboda lokacin mura, ana lokacin mura kuma ana amfani da shi kuma ina amfani da shi kuma lokacin rana in ana rana sosai inda ina zufa. Kaga indai akwai waccan rigar a juna kaga zai zo mun da sauke ba sai ina share wa da kayana ba. Wancan kuma ina amfani da shi lokacin ƙura. Lokacin da akwai ƙura, ƙona sata takalmi mai kyau akwai irin sumane nake amfani da shi naƙe dan. Naƙa samu dai, naƙa samu dai, naƙa dai dai da shi kadan kadan amma agaskiya har ga Allah ina, ina rike da riga a juna, a aljihuna.

Kuna tambaya ko na fi son hawa matakala ko lift. Haba ku kuma wa yake son wahala ne a yanzu a duniyan nan? Wallahi ba wanda yake son wahala a duniyan nan Allah tsare. Wallahi. Amma ni gaskiya, harga Allah dai, na fi son in hau matakalla, na fi son in hau matakalla inde lokacin da nake, matakalla abun da yasa nake son in hau matakalla ɗin saboda, yana sa ina motsa jikine. In zan motsa jikina dai gaskiya harga Allah shi nake zuwa in je in hau matakalla ko. Matakalla shine akafi, shine muka fi sani a da. Shine abun da duka muka fi sabawa da shi. In ka ga ka samu lif a wani waje, may be wa'incan wajen na gwamnati ne, ko na masu kuɗi ne. Kai kam duk inda akwai lif, duk inda akwai lif, duk ɗaki, duk gida ko duk shago, duk inda ka ga gini, inda wannan wajen a arewacin Najeriya ɗin nan gaskiya harga Allah, matakalla ɗinnan ne muke amfani da shi. Ba ruwan mu da wani maganan lift ko wani abu a'a. Alhamdulillahi dai gamunan dai. Amma na fi son hawa matakalla. A waje na yafi mun garanti. Karka zo kana hawan lift kuma ɗan bura uba wani abu yazo ya faru, kamar may be a zo a ɗauka wuta. In ba- in ba wuta ba-, in ba'a ɗauke wuta ba a zo abu yazo, yazo ya samu damuwa. Ka zo ka maƙale kagani damuwa kenan. Amma ka ga matakalan nan ba ruwan ka da wani. Kana ji tsoro, ko wani abu ko a ɗauke wuta ko wani abu aka ko zai samu damuwa. Kasan akwai technical issue a yayin abu, duk abun da aka ce injin ne, gaskiya, ko ba da jimawa ba ka dinga shirya don saboda ka samu wani abu ɗinnan. Wallahi. To hawa matakalan de yafi yi sosai. Ka ga matakalan nan ana kiransu manual ne. Kaga, zaka yi, zaka yi, zaka yi, abun da zakai zaka yi shi da garanti ba ruwan ka wani. Tsoro, ko shakka, ko wani abu zaka kuma haka zai faru. In dai na talaka nai dai. Ɗan dai, dai, dai, dai gaskiya dai. Matakalla yafi mun fa, ni kawar ga Allah. Haka nan inje in hau lif, lif kuma abun da yake amfani da wuta. Amma in ba, in ba wuta ko solar ko wani abu, ko wani abu makamantan haka dai ya zo ya faru, may be kasan damuwar injin. Injin yazo ya faɗi ko injin yazo ya lallace ko wani abu haka dai. To kaga, gaskiya za'a samu saɓani kenan. To ni kan gaskiya nafi son matakalla dai gaskiya. Yafi mun sauƙi kuma yafi mun kwanciyar hankali. Yafi mun, kawai kan garanti na komai. To kaga lif dinnan shi, amma lif ɗinnan yana da nasa fa wo, akwai irin gidaje wanda suna da kamar irin bene, kamar bene goma talatin, hamsin. Ka ga matakalan nan bazai yiwu ba. Awon sa kafun ka je wajen ka ga ka gaji. To asali a amfani lif ɗin kenan. Amma in ba wai gida kamar matakalla kamar, kamar, kamar bene ɗaya biyu haba kai kuma me zan hau lif. Amma akwai wasu gidan zakaga, matakalla, akwai wasu, wasu gidajen za ka gani. Wallahi za ka ganshi hawa iri baifi hawa biyu ba amman za ka ganshi da lif a ciki. To ni kuma gaskiya, in ka ga an sama lif a gida irin kamar gida ace irin bene kamar bene talatin, bene ashirin yau wa, kaga wancan. Idan aka gayama ka je ka hau matakalla na irin bene talatin nan ba za ka, ba za ka so hawa ba. Kana gani ya ma nisa. Wallahi zaka ga ya ma nisa sosai.

Uhm, wannan tambayan na gaskiya, na ji daɗin tambayan na kuma. Na tambaya na me yake jira wannan biyan albashi? Na san albashin nan wani mura ne daban zai shiga jikinka. Wallahi wani mura ne daban. Ko kuɗin bai da yawa. Hai, soasi gaskiya wani mura ne nake ji, abun da aka ce min, biyan yari. Na ga cewa abin da aka ce min biya, ko wani mutum maɓuɓu yace mun, na samu an biya sa albashi.